A gaskiya ina son tatsuniya. Tatsuniya yana da daɗi sosai yana ɗaya daga cikin abin da yake haskaka yarintana. Sanda nake yarinya ina son tatsuniya ba kaɗan ba. Yawancin tatsuniya ana yin shi ne da daddare bayan mangariba ko ishaye. Bayan an ci abincin dare kafin a kwanta, za a zauna a ta hira, a yi tatsuniya da ni da ƴan uwana. Wani lokacin da iyayenmu suma sukan yi nishaɗi suce za su shigo su bamu tatsuniya. Tunda tatsuniya tsohon tarihi ne tunda har zamanin kakannin kakannin mu zunyi tatsuniya kuma kowane shi-kowane mutum da zamanin shi da yanayin tatsuniya. Yanayin tatsuniyar iyayenmu daban yake da yanayin tatsuniyanmu. To muma mukan so mu saurara tatsuniyarsu sai mu ji nasu kamar ya fi daɗi suma sai su ji namu kamar shirme. Duka dai a yi raha, a yi wasa, a yi dariya. Sannan muna yin tatsuniyar ne a cikin gida a ɗan gaban ɗaki. Idan muka ci abincin dare za mu shimfiɗa tabarma sannan mu zauna sannan za a ce kowa zai yi tatsuniya. Wanda yake yin tatsuniyan kowa zai zagaye shi a sa shi a tsakiya yana ba da labari. Sannan akwai tatsuniyan da yake da ban dariya, akwai tatsuniyan da yake da ban tsoro. A cikin tatsuniyan da yake bani tsoro, akwai na wani tatsuniya da muke yara da wata ƴaƴanmu take bamu. Gashi ba ta ba da labarin sai duhu ya yi, in ta jin tsoro. Tatsuniyar ita ce wai wata aljana ce take zuwa ta sawo ta dinga siyo icce. Kullum tana zuwa daji tana samo icce tana zuwa cikin gari tana sai dawa. Mutane ba su san cewa aljana ba ce. Wani lokacin ta yi shigan budurwa, wani lokacin kuma ta yi shigan tsohuwa. Sannan takan iya jarabaka. Udan kaci jarabawan se ta maka alheri idan ka faɗi jarabawan kuma se ta cuyar da kai to akwai wani rana da ta ɗauko icce ya mata yawa a kai da ƙoƙon bayanta ta yi fito a matsayin tsohuwa a lokacin tana dawowa. Shikenan se taci karo da wata yarinya sai ta ce mata "Baiwar Allah, ki taimake ni ki riƙe ki taya ni riƙe wannan it-wannan itacen domin na gaji, na gaji ba zan iya ƙara sawa ba." To ita yarinyan ta taso a gidansu ba ta da kunya, ba ta ganin girman kowa. Duk wanda ya mata sai, sai ta mashi. Hatta tsofaffin garin ba ta ƙyale ba. Kowa ya dinga ce mata "Tabi duniya a hankali." "un un, wannan ba ɗabi'a bane mai kyau, tabi duniya a hankali." Ba ta sauraron shawarar kowa. Ai ko ranar ta ci karo da wannan aljanar ta ɗauko icce amma ashe ba mutum ba ne, ta dai ga tsohuwa. Tsohuwar nan ta ce "Yarinya na, ki taimake ni ki ɗauka mun itacen nan, ya mun nauyi." Ta ja tsaki ta ce "Da makinsan ba za ki iya ɗauka ba kika kawo. Da da kika ɗauko daga daji kika zo nan waye ya ɗauko miki? Ba zan taimake ki ba." Tsohuwar nan ta roƙe ta ta ƙi. Shikenan sai ta kama hanya ta tafi. Tana tafiya sai ta je ta ga kawai hanya ya rabu biyu, da babban hanya da ƙaramin hanya. To abun kada rashin rabo kuma wannan tsohuwar ita ba mutum ba ce. Da yake tatsuniya ba gaskiya ba ne, ana dai yin shi ne kawai saboda nishaɗi. To wai sai ta ga babban hanya sai ta tunani ai wannan hanyar shi ne zai yi daɗin bi. Ai ko tana bin hanyar nan ta ga wasu mutane da kutare da mutane abin tsoro suna mata waƙa suna cewa "Sannan da zuwa kin zo gidanmu." ashe aljanunnan da bata temaka ba itace ta turo waɗannan mutanen tana ta ihu ai kuwa tana ta ihu don allah sunbarta su kace ina ta riga ta zo gidansu, ta zo gidansu. To wannan gurin yana bani tsoro ba kaɗan ba. Sannan akwai wata kuma a garin ita kuma yarinya ne mai ilimi, mai tarbiyya. Kowa ya riga ya san tana da ladabi da biyayya. Ita da ta zo ta ga tsohuwar da itace sai tsohuwar ta ce ta taimake ta. Ai ko ta ɗaura ta yarinyan ta ce "Bari babu in kai miki gida." Ta ce "na gode." Sai yarinyan ta kai mata gida. Ai ko ita ma tana tafiya ta ga hanya ya rabu biyu, ta ga babba da ƙarami. Ta ce "Ka bari dai tafi ƙaramin nan." Tana bin ƙaramin kawai ta ga wani ƙaton gida mai kyau sai ta shige. Kayan alatu daban daban.

Haƙuri yana da kyau. Ana son kowane cikakken ɗan adam ya kasance mai haƙuri, da hangen nesa da kariya, saboda Bahaushe yakan ce "mai haƙuri baya nadama", sannan ba zai taɓa faɗuwa ba. Rashin haƙuri kuma yana jawo da na sani. Haƙuri tabbas yana da tasiri a rayuwan yau da kullum, sannan ana ɗaukar sa magani sosan gaske. Idan ka kasance mutum mai haƙuri, za ka kasance wanda mutane suke bala'in so a cikin al'umma. Sannan yawanci duk abin da za ka yanke na hukunci, in dai akwai haƙuri a ciki, ba za ka taɓa yin nadama ba. Sannan akwai lokacin da haƙuri ya cece ni, wanda da a ce na ɗauko wani mataki a lokacin da na ƙarashe da na sani. Abin da ya faru lokacin ina jami'a, muna rubuta jarrabawa. Muna cikin rubuta jarrabawa, sai ina rubuta amsoshina da abin da na sani, sai wata ƙawata take min magana. Irin abin ƙawayen nan, wai tana tambaya na ko na san amsan lamba ta biyu. Ni kuma ina ta mata ishara da hannu a kan cewa ta yi shiru, saboda akwai mai duba wa'inda suke rubuta jarrabawa wanda ake kira invigilator a harshen Turanci. Ina ta mata ishara da ta bari mutumin ya nisa da mu, saboda a ka'idar ɗakin jarrabawa, ba'a so ka yi magana. Ita kuma ta na ce sai tambaya na take yi. Na ce mata ta dai bari, sai da na mata magana na ce kiyi shiru. Ashe sanda nayi maganan nan, wannan mai lura da mu, wata wanda ake kira da invigilato ya waigo. Yana waigowa ya ce mu tashi mu kawo takardunmu da fefofinmu, ya kore mu. Gashi muna rubuta jarrabawan ƙarshe ne na zuwa matakin ajin gaba. Gashi idan ka faɗi wannan course din, ma'ana wannan darasin, za ka maimaita wannan aji. Gashi kuma sai ka yi biya kuɗin rajista mai tsadan gaske. Hankalina ya tashi sosan gaske, kamar in ce mashi ni fa ban yi magana ba, ƙawata ce take tambaya na. Sai na lura mutumin yana da zafi kuma a lokacin yayi fushi, ya fusata. Sai wani zuciyan ta ce mun in yi haƙuri in bari sai an gama jarrabawan daga baya, in je in roƙe shi. Sai na fita a hankali, na fita waje ina kuka ina hawayen baƙin ciki. Ita kuma wannan ƙawartawa kawai ta tsaya tana mashi magana tana cewa ba magana ta yi ba. Ta karɓa biro ne a wurina, saboda wai tana so. A dole sai ta ƙara kanta. A lokacin ya ce mata ta dai fita tun da dai ta yi magana, ai an hana magana. Ta ƙafa naci a kan cewa lallai ita ba magana ta yi ba, don haka ya ba ta takardarta. Yana, tana wannan maganan ya ɗauko wani form yace ta cika na gardama da malami. Ai ko ya sa mata jan stamp ya kai ta ƙara babban ofis na makaranta. A nan aka kore ta aka ce saboda ta yi taurin kai da rashin ji. Nikam a lokacin sai na ce haƙuri na ya mun rana sannan kuma ceceni. Inda a ce ni ma ban yi wannan haƙurin ba. Na fita a wannan lokacin da ni ma wannan abun ya shafe ni. Wannan ƙawartawa har sai da iyaye suka shigo da manyan vice chancellor aka haɗa da su, sannan suka zo aka ba da haƙuri ta rubuta wasiƙa na bada haƙuri sannan aka dawo da ita. Kuma sai da ta maimaita ajin nan, ta maimaita wannan darasin da aka ƙwace mana fefa. Ni kuma bayan an gama jarrabawan gaba ɗaya, na tabbatar da wannan malamin lokacin ya riga ya fara manta da abin da ya faru. Sannan ya koma ofishin shi yana zaune. Sai na bi shi, na gaishe shi, na nuna dai dattaku da ƙanƙan da kai. Na ce mushi ya yi haƙuri ga abin da ya faru, na zayyane mashi, na nuna fuskun tausayi sosai. Sai yace mun zai bani inyi. Ya bani minti talatin in faɗa lamba littafi fefa na na jarrabaww. Ya bani minti talatin in yi. Haka ya bani kam, na yi. Ya ce ya ga alama tun da sanda ya kore ni ban mai gardama ba. Ranan haƙuri ya cece ni. Amma haƙuri yana da wuyan sha'ani musamman a inda aka zalunce ka. Sannan yana da kyau a koya ma yaro haƙuri tun yana ƙarami. Domin duk inda wanda yake da haƙuri yake, yana tare da nasara. Haƙuri baya kawo ni da.

Lallai kam jin labari daga wurin wani abu ne wanda yake da matuƙar hatsari saboda daga hakane wasu suke yada labaran karya kaji labari daga wurin wane sai ka ƙara naka. Sannan kuma a haka ne labaran ƙarya da jita-jita yake yaɗuwa. "Wai an ce wane kaza ya ce." ko kuma saboda daɗin labari sai ka ƙara naka ƙaryan a ciki. Wani ma sai ya kirkiri karya kawai se yace ai wane yace tabbas ba laifi bane idan kaji labari a wurin wani ka faɗa amma mene saika fade shi yanda yake misali, na ji labarin an ce wane ya je ƙasan waje domin neman kuɗi. In na tashi bada labarin zan faɗi cewa wane yacemin zan faɗa sunan wanda ya gaya mun in ce "ya ce mun wane", shi ma in faɗa sunan shi in ce "an ce ya je ƙasan waje domin ya nemi kuɗi". Gabaki ɗaya maganan za ka yi shine ka faɗa cewa "an ce maka", kar ka nuna kaman kai ka gani. Dan akwai waɗanda su a rayuwan su suna da ƙarya. An gaya musu amma sai su nuna kamar a gaban su akayi. Yanda za su bada labarin "ai ya je guri kaza", alhalin wani ne ya gaya mishi to. A' amana irin ta labari. Idan aka gaya maka abu sai ka faɗa wanda ya gaya maka saboda gudin ko ta kwana in wani abu ya taso za a ce "ai dama wane ya ce", ba shi ya gaya ba, gaya mishi a kayi. Sannan, akwai wasu maganganu wanda ko da ba a gaya maka ba cewa ka san ƙarya ne. Akwai mutane a unguwa waɗanda su ke mutane ne na kirki, kowa ya shedesu. Idan aka ji labarin "an ce ya ce", za ka ga mutane na cewa "wai an ce" saboda ba ma sa son a danganta su da wannan maganan saboda suna tunanin ƙarya ne. Ba laifi bane dan ka bada labarin cewa wani ya ce amma wasu suna ƙara ƙarya da jita-jita. Garin isar da saƙo akan samu ƙarin magana ko ragi amma a mafi yawancin lokuta an fi samun ƙarin magana. Sannan, labarin unguwa. Yawancin unguwa da yake an san juna, ana yawan samun ƙananan maganganu da gulmamma ki. "A ce wannan, ya ce wannan". A kan siyasa ne, a kan addini ne, a kan kasuwanci ne, duk dai inda labari yake. A'a, ma na irin ta labari a Hausa ya kamata in ka ji labari idan ka tashi isarwa. In dai ba a gaban ka aka yi ba labari aka ba ka, sai ka ce "wane ya ce mun". Idan shi ma wanan jin labarin ya yi sai ka haɗa da "wai". Idan kalman "wai" ya zo a cikin magana, yana nufin akwai shakka ke nan. "Wane ya ce mun wai". Don wani lokacin idan ka yi magana ka ce "wai", za a ce to maganar ba ta tabbata ba kenan tunda an ce "wai". To amma yana cikin amana na magana saboda ya nuna cewa kai ba a gaban ka aka yi ba, kai ma labari aka ba ka. Wanda aka ba shi labarin ma shi ma bai yi da tabbas saboda irin hakan ne ake yaɗa jita-jitan ƙarya. Sannan kuma abun bai tabbata ba. Irin haka ya taɓa faruwa a unguwar mu. Aka ce wai wani yaro ya yi sata. Magana ya yaɗu kowa labarin. Idan labari ya je ma wannan sai ya ƙara na shi. In ya je ma wannan, wannan ya ƙara na shi. Daga ƙarshe da akai bincike aka gano cewa yaron ma gabaki ɗaya shi ba ruwan shi a cikin wannan matsala. Abokin wanda ya sata ne. A ina matsalar ta taso, ta taso ne daga wurin me bada labari, me makon ya isar da saƙon. Yanda ya ji ana faɗan cewa abokin shi ne yayi sata, shi kuma da ya tashi kawai sai ya ce "ai wane", bai ce "wai" ba, bai ce ya ji ba. Sai ya nuna cewa kamar a gaban shi akayi. Gaskiya, bada labari daga wani yana da hatsari saboda mutane da yawa basa isar da saƙon da ya kamata sai sun ƙara da nasu ko sun rage. Kuma daga haka ake yada jita jita yabi ko ina.

Gaskiya akwai abubuwa da yawa da suke taimakawa mutum ya daɗe a raye a cikin ƙoshin lafiya. Daga farko, abin da muke ci yana da taka muhimmiyar rawa a rayuwar mu gabaki ɗaya. Sannan kuma yawancin cututtukan da muke da su yanzu muna samun wa ne daga abin da muke ci. Yawanci irin kayansu fulawa fulawan nan, yanzu ƴan asibiti likitoci suna yin nasiha da wa'azi a rage cin su domin yana kawo ciwon siga. Tun kana da ƙuruciyarka zai shiga ya maka illa wanda kai ba za ka sani ba. Sai shekaru ya fara ja sannan zai fara maka illa. Irin shi ne kawai ka ga mutum an ce yana tsaye kawai ya faɗi, ya samu heart attack shike nan ya mutu ko kuma mutum ya yi stroke ya raba jiki ko ciwon siga ya tacci mutum. Kai baka mutu ba, kai bakai tsufa mai daɗi ba babban abin da yake taka rawa wurin daɗewa da rai da lafiya shine abincinmu. Inda zamu dage da cin kayan su ganye ganye da munyi lafiya. Sannan ace mu daina cin abinci a ko da yaushe. Mutane idan ka ce musu kar su rinƙa cika cikin su, sai suka kamar ka zalunce su ne ko ba ka so su ci abu mai daɗi. Ba su san cewa lafiya ba ce. Kamar yanzu mutum ya tashi da safe, kar ya karya da wuri, ya bari ya karya irin wuraren sha ɗayan nan. Sannan idan ka tashi cin abu, ka ci abu kamar irin su dafaffen wara, dafaffen nama da ƙwai. Sannan ka samu ɗan shayin ka wanda yake ƙara lafiya irin shayin goruba ko shayin da ake sa mata kayan ganye sun a na'a, cinnamon, kanunfari da citta wanda yake wanke mara da ƙananan cututtukan da yake yawo a jiki. Yana fighting ɗinsu ba sai taɓaran su su yi tasiri a jikin mutum ba. Sannan kar ka ƙara cin komai sai ka bari sai wuraren yamma. Kada ka ci abinci kana gab da kwanciya. Ka ci abinci kamar sau ra awa biyar ko shida ka kwanta yanda abincin zai narke kafin ka ci abinci, kafin ka kwanta. Idan kana bin waɗannan ƙa'idojin, tabbas za ka rayu cikin daɗewa cikin lafiya sannan za ka rayu ka daɗe. Duk da shi matuwal lokaci ne amma mafi yawanci idan kana kula da lafiyan ka to za ka yi tsufa mai kyau. Sannan ruwan sha mutum ya kasance ko da yaushe yana shan ruwa. Ruwa yana taimaka wa jiki wurin samar da lafiya. Sannan idan mutum yana so ya daɗe da rai cikin lafiya, tun yana da ƙuruciya kamata ya dinga ɗaukan matakai. Ba wai sai tsufa ya zo mashi ba. Saboda abubuwan da muke ci yana taimakawa wurin rashin lafiyan mu. To tun muna yara, abin yake taruwa yake taruwa wanda sai girma ya zo sannan zai fara tambayan mutum ɗaiɗai. Kamar yanda ake cewa in ka kai shekara arba'in ka rage cin jan nama domin jan nama yana kassare gwiwoyi da ƙafafu. Sai ka ga gaba ɗaya gaɓoɓin ka da ƙafen ka yana maka ciwo. To kamata yayi ace a na bin wannan ƙa'ida amma mutane ba sa bin wannan ƙa'ida. Iyali suna taka rawa sosai saboda idan ka samu yara nagari da uwa ko kuma mata ko kuma miji wanda yake kwantan maka da hankali, shi ma yana saka kai tsawon rai cikin lafiya. Saboda shi ƙarin kan shi zaman lafiyar zuciya wato peace of mind ba ƙaramin takar muhimmiyar rawa yake yi ba a rayuwar mutum. Idan ka kasance kullum cikin tashin hankali a cikin iyalanka, yana samar da hawan jini wanda zai iya sa ka mutu tun da ɗan ƙuruciyan ka. Sannan abin koyi ne ga iyayenmu na da. Iyayenmu na da ba su damu da kowane irin abincin zamanin nan ba wanda ake sa musu chemicals. Sai sa yawanci tsofaffin da sun fi ƙarko saboda ba su da son jiki. Sannan kuma suna cin abu wanda yake natural abu ne wanda asalin shi ba a sa mashi wani ƙaqalaƙaqale ba. Motsa jiki ma na taimakawa amma dai cin abu mai kyau mai ƙara lafiya.

Rubutun boko da rubutun ajami duka na iya su. Gabakiɗaya na iya kuma suna da alaƙa da rubutun hausa da rubutun ajami. Saboda a da hausawa sun kasance yawancinsu sun yarda da zuwa makarantar allo. Kuma a makarantar allon nan a nan ne ake yin rubutun ajami. Yawancin hausawa su kashi casa'in suke wannan zuwa makarantar allo. Zuwa allao a daa, yana nufin za a turo yaro daga wani gari ya zo yayi karatu ba irin allon yanzu ba da aka maida shi kamar bara. Yaro an turo shi karatu sai a maida shi yanayin bara a titi har ya je zama wani iri. Asalin hausawa da sun yarda da ilimin nesa domin sun yi imani da cewa yaro ya fi maida hankali saboda baya kusa da gida zai zauna ya natsu yayi karatu. Saboda idan yana kusa da gida wani lokacin zai gudu ya je gun abokanai. Amma idan ya je wani garin to fa zai maida hankali saboda bai san kowa ba. To a lokacin shi ya sa hausawa suke tura 'ya'yansu makarantar allo. Kuma a nan ake koyar da ajami. Sannan shi ajami yawanci ana yin rubuta shi ne a allo. Ana rubuta shi ne a allo da yaren arabic. Ana amfani da tawada da tawada ana rubutu a saman allo da shi. Sannan shi boko makaranta ne wanda yake na turawa wanda suka zo nigeria daga baya. Shi boko ya zo ya samu ajami domin shi bahaushe tun da ya taso ya taso ne da karatun ajaminshi. Kafin daga baya da turawan mulkin mallaka suka zo suka kawo na boko har ba'a so ana cewa an kawo mugun abu. Za a tilasta yaro sai ya je yana gudu a haka dai wasu su yi wasu ba za su yi ba. Sannan shi karatun ajami yana da sauƙi saboda yawancin duk wanda ya taso a arewacin nigeria tun yana da yaro aka sa shi. Kuma duk abin da ka koya kana ƙarami ba ka mantawa. Rubutun shi yana da sauƙin yi shi kuma boko a lokacin yawancin daga baya suka same shi yakan ba su wahala. Amma mu a yanzu a zamanin wanda muka zo muƙa tarar da ajamin da bokan a lokaci ɗaya duka basa bada wahala. Wani makarantun ma ana yin ajami ana yin boko dukkansu a lokaci guda. Sai dai za a yi boko da safe ajami da yamma. To bai ba ma mutum wahala saboda ya taso gaba ɗaya a lokacin da ake yi ba kaman da ba. Wanda da ajamin aka saba daga baya kuma aka zo aka tilasta ma mutane yin bokon sai ya zamana a lokacin boko yana bada wahala. Ajami kuma yana da sauƙi. Har ila yau a zamanin nan akwai wa'enda suke fifita ajami bisa boko, domin sun ɗauka boko makranta ne na waye wa da nuna sageranci na turawan mulkin mallaka sannan suna ganin shi kamar wancan makarantar da ake zuwa na koyan ajami. Ya fi kusanci da al'adun hausawa. Ya fi kusanci da malam bahaushe. Don haka gani suke kaman za a ƙwace musu al'adan su. Har ila yau akwai wa'enda basu yarda yaran su su yi boko ba. Sun fi son suyi wannan makarantar allon su koyo ajami. Kuma awani ɓangaren, akwai waɗanda su wayayyune, su kuma iyayensu ƴan boko ne musamman ma ƴan kudu wa'enda su basu da alaƙa da hausawa suna son boko sosai. To su kuma irin su kwata-kwata ma basu tura 'ya'yan su karatun ajami. Gani suke kaman ƙauyenci ne gani suke kaman har yanzu ba a bar al'adan da ba. Wato al'adan hausawa wanda aka daɗe da sani. Mutane sun kasu kashi biyu a wannan zancen. Akwai wa'enda sun haɗa duka boko da ajami. Akwai wa'enda su kuma sun yarda da boko zalla akwai waɗanda kuma da ajamin suka yarda da shi zalla. Sannan ni na iya karanta boko na iya karanta ajami. Na iya rubutun boko na iya rubutun ajami duka ba wanda ba na yi. Kuma duka ba su ban wahala saboda ni na zo a zamanin duka. Kuma na yi imani da duka. Duka ina yi duka na koya kuma duka na iya. Duk ƴan gidan mu ba wanda bai iya ba duka ɓangaren.